Gaskiya mu gaisuwar mu kala biyu ne. Akwai wanda za ka tsuguna ka ce wa mutum ina kwana? Ina gajiya? Ko ina wuni ina gajiya? Akwai kuma wanda za ka miƙa masa hannu ko gaisa. Assalamualaikum, waalaikumussalam. Ba duka biyun ba, watan ba na yi gaskiya ina gaishe da mutane sosai-sosai kam.

Gaskiya ban da katin kasuwanci sabida kasuwanci na bai kai yi da hanyar zan iya yin katin kasuwanci ba. Amma ina sa ran gaba zan yi katin kasuwanci, na siya da siyarwa kam. Amma ban mallaki katin kasuwanci na ba kan gaskiya yanzu.

Gaskiya lokacin da nake zuwa kasuwa, kullum nake zuwa kasuwa gaskiya. Kullum Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi nake zuwa kasuwa bana fashi. In kaga ban je kasuwa ba to ban da lafiya ne ko kuma ƙasarta mu ba lafiya ne shi yasa. Amma kullum nake zuwa kasuwa ni kam.

Launi bangon gidanmu ginin bulo ne, da ɗaki guda uku, da sauransu. Sanan launin fentin guda fari ne da baƙi, alalen bangon kuma faɗi ne zalla. Launin bango.

Gaskiya ni ban iya sasanta rikici ma kwata-kwata. Saboda ni bani ma da lokacin da zan iya sasanta rikici sabida in naƙi nace ma wane kayi haƙuri kaƙi toh, kaga bazan iya sasanta rikici ba sai dai na tsaya na zura ma ido. Gaskiya bana iya sasanta rikici ne kwata-kwata. Bana iya sasanta.

Eh gaskiya ina shan ruwan sanyi kam sosai balantana idan an shiga lokacin zafi ma nake shan ruwan sanyi sosai. Amma lokacin sanyi ba sosai nake shan ruwa ba. Dan sabida in ana zafi ma in baka sha ruwan sanyin ba, baya kashe ma ishin ruwan ka. Gaskiya na fi, ina son shan ruwan sanyi sosai sosai kan lokacin nan ya yin zafi ko kuma ana rana ishir ruwa na damun ka, to ruwan sanyin zaka sha ya kashe ma ishin ruwan ka.

Eh ina yin harsashe lokacin bacci mana zanyi bacci ƙarfe kaza in tashi ƙarfe kaza kuma da ikon allah ina tashi gaskiya ina harsashen baccin wani lokacin kuma bana harsashen baccin sabida wani zubin idan na zo na kwanta bacci ma sai gari ya waye ma ban son gari ya waye ba amma idan kuma ina da wani uzuri zan iya harsashen bacci zan tashi ƙarfe kaza zan kwanta ƙarfe kaza zan tashi ƙarfe kaza sabida ina so zan yi abu kaza zan je waje wani wajen ko kuma zan yi karatu da sauransu.

Gaskiya manufan tallace-tallace ban iya ba saboda ba na yi. Ka ga ba zan iya cewa ina cin wa manufa na na tallace-tallace ba, amma ban iya tallace-tallace ba kwata-kwata. Amma dai ina so in koya nan da wani mahayin tallace-tallace saboda in cin wa manufa ta a kan abu.

Gaskiya ina neman izinin wajen rubutu, a bisa zan je wajen maigida na zan ce mai ina son hutu na kwana kaza toh zan rubuta a takarda sannan zan kai wa ogana ya gani sannan zai sa mun hannu ya yadda in ko bai yadda baka zan haƙura in cigaba har lokacin da zai bani izini wajen aiki dan ina da maigida a gaba naka.

Gaskiya ina magance matsaloli a wajen aiki, ayyuka daban daban, daban daban. Kokumawanda zai fi ƙarfi na saina kira maigida na sannan zai taya ni ba bambance matsalolin wajen aiki. Gaskiya yana iya magance matsaloli a wajen aiki ta hanyar da idan ka ji bayani ta inda zaka fara, ga yadda za ka yi bayanin matsalolin a wajen aiki. Gaskiya yana iya magancewa.

Ina canza waya na sai na kai shekara ɗaya nake amfani da waya nake canzawa sabida yanayin samun kuɗi. Gaskiya ina canza waya sai shekara, shekara nake canza waya gaskiya. Lokacin da ka gama lissafin ka na ƙarshen shekara zaka canza, sai canza waya na.

Eh gaskiya ina ajiye wa bayanan gaskiya ina ajiyewa a waje mafi tsaro yanda baza'a samu matsala ba duk lokacinda mutum ze ɗakko zaka ɗauka ka kunce ina ajiye shi a mafi wajen tsaro a ɗakina inda nake ajiye ajjen abubuwa na a nan nake ajiye wa in na tashi se in fito in duba.

Gaskiya ina amfani da waya na sosai dan sabida ina amfani da waya na kusan awa takwas tara goma. Gaskiya nake amfani da waya ta dan sabida ina karɓan saƙonni, ina tura saƙonni, ina haɗawa juye da na'ura na da waya han nuna sabida in yi saurin gama aiki. Gaskiya sosai nake amfani da waya ta.

Gaskiya ina son zama kusa da taga sabida ina son iska. Ina son zama kusa da taga kan gaskiya. Kaji iska yana shigowa. Gaskiya ina son zama kusa da taga sosai sosai don ina jin daɗi, inji iska na ɗan shigo ni bana jin zafi.

Muna sadarwa ne a bisa manhajan WhatsApp. Sannan kuma muna sadarwa da waya tafida gidan ka. Da shi muke amfani muke sadarwa ko ka bi ma abokin aikin ka da sauransu.

Gaskiya manhajan da nake amfani da su suna da yawa. Ina amfani da manhajan Gmail, ina da amfani da manhajan Facebook, ina amfani da manhajan WhatsApp, ina amfani da manhajan X, ina amfani da manhajan Slack, ina amfani da manhajan B, ina, ina amfani da manhaja kala karen idan na tashi na zara iya lisafoma guda ashirin ɗin kuma duka ina iya amfani da su.

Gaskiya ina kiyaye kalmar sirri na a cikin zuciya ta nake kare ta saboda sirri na sirri na ne ba sirri na da ni da wani ba ni kaɗai nake da sirri sirri na sirri na ne amma akwai kuma sha'anin mutuwa ina rubutawa ina ɓoyewa inda ba kowa bane yake gani saboda shima sirri na ne saboda bayan mutuwa in ana neman abu in akai bincike aka samu za a iya amfani da shi.

Gaskiya kullum ina duba saƙonnin saƙonnin aiki ko da yaushe. Bana wuce minti talatin sabida kar azo a samu matsala, sabida ina tura sako. Ana tuhumi shugaba ko da yaushe ina duba saƙonni a ko da yaushe. Kullum sai na duba saƙo na.

In babu wutar lantarki, abin da nake yi ina ɗaukan wayanane ina danna wa. Ko ba na danna waya na ina hira da matana. In babu wutar lantarki, abin da nake yi shine ko ina jiran wutar lantarki ta dawo dan saboda wutar lantarki na da daɗi kar ka wa komai a cikin duhu.

A ina ina bada ra'ayi a wajen aiki sai an taru ana muhawara sannan nake ba sai wajen dai muhawara de nake bada ra'ayina a wurin aiki, mu faɗa abinda zamuyi da zamu gyara da sauran su, in an gamsu sai a yadda da ra'ayun nawa.

A gaskiya bana tafiya da sauri. Gaskiya ka, amma wani lokaci fa ina tafiya da sauri saboda ina so in je wani waje. Gaskiya tafiya nake a hankali da kamala na nake tafiya bana so a samu matsala gaskiya bana sauri a tafiya na gaskiya ban iya sauri ba.

A'a bana cin farce ne kwata-kwata. Dan ina ganin cin farce ma ƙazanta ne. Gwara un samu abin yanke farce in yanke farce na da shi. Bana cin farce gaskiya kwata-kwata ni kam. Ina ganin ƙazanta ne shi cin farce.

Eh ina kunnawa sabida idan duk saƙon da ya shigo cikin wayana an gani ba zai mun alama hankali na ya kawo kai saƙo ya shigo. Gaskiya ina amfani da kunna sanarwar saƙon cikin waya saboda idan saƙon ƙullun hankali na zai dawo kai sai in duba waya ne tura mun saƙo. In ansa zan bada ansa in kuma abu zan yi sai in.

Gaskiya abincin gargajiyan da na fi so suna da yawa, don saboda ina son danwake, ina son tuwo, ina son zogale, kwaɗon zogale, ina son kwaɗon gauta, ina son wani abu baba hana tashi, ina son ƙuli ƙuli, ina son ƙarago kam.

Ina tashi da safe lokacin da na farka, abin da nake fara yi addu'a nake fara yi. Ina gama yin addu'a na sai in ɗauko wayana sai in duba wane saƙonnine suka shigo. Daganan sai in fito in zauna in cigaba da danna waya na har lokacin dazan tashi inyi wanka intafi makaranta ko wajen aiki.

Ina amfani da sabulun salo, sabulu mai inganci mai gyara jiki nake amfani da shi irin su Dettol, Septol dasu nake amfani da shi. Sabulu akwai na ruwa kuma akwai mai guda, duka dai biyun ina amfani da su, ina wanka da su.

Eh ina sauraron rediyo kamsabi da alalan nake samun labarai. Ina samun labaran abinda yake faruwa a duniya da sauransu. Gaskiya ina kunna rediyo sosai. Wanizubin ma a rediyon ma zaka ji sun sama waƙan da kake so. Amma dai na fi kunna rediyo in saurari labarai sosai sosai.

Ina yanke farce sau biyu a sati. Nake yanke farce da ranan laraba da ranan juma'a. Nake yanke farce sau biyu dai nake yanke farce dai a sati. Sabida ba ma abocin tara farce ba ne ko faratu a hannuna ina dai yankewa ina son komai da farce.

Ina karɓan baƙo hannu biyu-biyu da farin ciki a fuska, na lafarye ana sa shi sheki biyu in bashi wajan zama ya zauna. In bashi ruwan sha in kawo mai abinci ya ci mu zauna muyi hira, muyi wasa da dariya mu gaisa sai dai sauran abokanai. Yana karɓan aboki hannu biyu-biyu sosai kam.

Gaskiya ina share gida sau biyu ko sau uku a rana nake share gida. Sau biyu ko sau uku yanayin da in ƙurar da gidan yayi, ko kuwa yanayin da mutanen da suka shigo suka fita. Ko kuwa idan mutum ya fita ma yana share wa da safe. Sauda taru dai ina share gida dai sau biyu ko sau uku a rana.

Eh ina bada shawara a aiki amma wani lokacin sai an tambaye ni nake bada shawara ko kuma in samu maigida na sai in karanta mai ga abin da yake faruwa. Eh gaskiya daidai gwargwado dai ina bada shawara a wajen aiki kuma ana karɓan shawaran ana amfani dashi gaskiya kam shine.

Kayan aikin da muke amfani dasu, muna amfani da kayan aiki na'uran bature, computer, printer, yanar gizo-gizo, tuburi, kujera, shago. Muna dai amfani da kayan aiki dai na zamani a ko ina da wanda zamani ya zo maye dashi da shi muke amfani da shi.

Ina shirya ayyuka na yanayin ranaku. Yau rana kaza ina da zuwa anguwa, zan tashi daga kasuwa ƙarfe biyar, zan wuce masallaci. Ina dai tsara ayyukana a bisa shirye shiryen lokaci da kuma yanayin daman da Ubangiji kuma ya bani.

Kai ni duka ina son kayan zaƙi ko gishiri duka abin so ne. Kayan zaki irin su minti, irin su alawa, irin karago. Ina son kayan zaki kam fiye da kayan gishiri amma kayan gishirin ma ina son sa sosai sosai amma na fi son kayan zaki a kan kayan gishiri.

Eh gaskiya abun da yake sa ni dariya in ina zaune ne da matana. In ta yi fushin nan ta turo bakinta nan shine yake sa ni dariya. Sai in kwashe da dariya ni dai ince dube ki. Allah kalli yadda kika koma wallahi shi ne abun da yake sa ni dariya kam.

Kayi, ina son buɗe taga a ɗaki mana sabida iska. Ai daga rufe taga a ɗaki, ji za ka yi ɗakin ma ba zai kwana ma ba. Ba za ka iya bacci a ɗakin ba. Na fi so in buɗe ɗaki inji iska yana shiga da fita. A samu sararin fitan iska da shigan iska kam. Ina buɗe taga a ɗakina kam.

A lokacin da nake farkawa kullum, ina farkawa guraren ƙarfe huɗu da rabi, sabida ina farkawa ina yin sallar asuba. Ƙaga yanzu ne sallar asuba bana komawa bacci sai da safe wuraren ƙarfe bakwai. Gaskiya a ko da yaushe ni ina farkawa kullum daga bacci. Ƙarfe huɗu da rabi nake farkawa.

Yadda nake tafa, muna miƙo hannu ne mu gaisa mu kashe, pawwww! Haka muke tafawa. Ko irin ana hira ana sha wannan hira tayi daɗi, abokinka ya miƙo hannu kaima ka miƙo hannu sai ku tafa sai ku kashe hannu. Irin hira ta yi daɗin nan ko labari ya yi daɗi kana jin daɗin hiran wajen.

Lokacin da na isa ofishi, ina shiga wajen aikina ne, zan duba in fara gaisawa da abokan aikina. Sannan idan na gaisa da abokan aikina, zan shiga in goge kujerana, in goge abin da nake amfani da su saboda ma'aboci son tsaftane ni. Sannan sai in fara duba jadawali aiyukan menene akan tabiri na ko kuma me na kwana dashi.

Gaskiya ina son yin hutu waje dayawa dayawa. Ina son zuwa Dubai inyi hutu, inje Qatar inyi hutu, inje Kuwait inyi hutu, inje Saudi Arabia inyi hutu. Inaso dai kam gaskiya sosai sosai kam Allah dai ya kaimu lokacin dai kawai.

Inada takalma guda biyar na fita wankan juma'a daban, nafita wajen aiki daban, banɗaki daban na fita yawo daban ina da takalma guda biyar dai kam da suna ke amfani. Takalma na guda biyar ne.

Gaskiya ina magance koke koke ta hanyar tambayoyi, abin da ban sani ba zan tambaya nima a faɗa. Kadda ni. Sai in zo in magance koke-koke. Ina magancewa ta yana yin yadda ake bani shawara da yana yin ga abin da mai kyau da mara kyau. Gaskiya kam ina magancewa koke-koke kam.

Gaskiya ina shan ruwa sosai don sabida ina shan leda shida bakwai na ruwa. Gaskiya ina shan ruwa sosai gaskiya sabida ina ma fi son shan ruwa ma akan abinci ma gaskiya kam. Wallahi ina shan ruwa sosai-sosai yadda ba ka tunani. Nan ma an ce ruwa ma na ƙara lafiya.

Launin jakar mu ta kuɗi akwai ja, akwai koriya launin nan saboda launin jakar mu kala biyu ne. Muna da ja, muna da koriya, akwai tsohuwa, akwai sabuwa. Mu duka biyun muna amfani da ita a wajen siya da siyarwa ko siyan kayan wayansa abubuwan kam.

Eh gaskiya ina canji wani lokacin gizo saboda bana son fita waje. Na fi so in ta zama a ɗaki saboda sha'anin su iska da sanyi da hunturu. Na fi so ina canja yanayi kam ina zaman ɗaki ban cika son fita ba. An lokacin gizo ya zo dai na fi son zaman ɗaki.

Kai kayan marmarin da na fi so gaskiya suna da yawa. Ina son kankana, ina son gwanda, ina son abarba, ina son ayaba, ina son inibi, ina son dabino. Kai kayan marmarin nan suna da yawa fa wanda nake son su amma na fi son kankana. Shi ya fi kuzari, ya fi daɗi, ya fi ma sauƙi a inda nake.

Bikin da na fi so na fi so bikin Sallah. Bikin an gama azumi muna kiran da bikin, bikin ƙaramar Sallah. Shine abu kukkuwan da na fi so, za ka ga abokanai da abokanen arziki anhaɗu an je an yi sallan idi an dawo kowa ya sa sabon kaya.

Na fi amfani da waya, na fi amfani da TV da rediyo gaskiya ina amfani da shi amma dai na fi amfani da wayan salula saboda du'a abin da maka ke nema wayan salulan za ta yi ma na fi amfani da shi kam.

Kana ajiye takardun a waje wan da ake kiransa da gun da ake ajiyewa ake buɗe makulli ko akwati. Anan nake ajiye shi da muhimmanci saboda kar a zo a samu matsala. A'ajiyewa a nan ko kuma akwati haka cikin akwati da makulli ko durowa haka mai makulli ka sa shi ka rufe kayan ka yadda kar ko wa ya taɓa ma kai kaɗai zaka iya kake da damar taɓawa.

Dangantaka na da kasuwanci akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin mu da kasuwanci dan sabida mu, mun fi ma amfani da kasuwanci sosai, za aga ma ana gadon kasuwanci ma a gidan ku ma. Muna da dangantaka sosai da kasuwanci. Akwai dangantaka sosai kam.

Gaskiya bana son wuri masu hayaniya sabida ni ba ma'abocin mai son hayaniya bane ba. Hangunin hayaniya ma yana sa ni ciwon kai. Gaskiya bana son waje mai hayaniya. Nafison waje mai shuru hankalin ka kwance. Ma hayaniyan nan sai kaga kana ciwon kai. Haka zakai ta fama. Gaskiya bana son waje mai hayaniya kam.

Gaskiya abincin da yake sa ni jin daɗi abincin suna nan da yawa. Akwai gurasa ana kiransa da banɗasho. Akwai dambu wanda akeyi da a barza shinkafa da zogale. Akwai wani abinci wanda ake kiransa da ɗan malele wanda akeyinsa da tsakin masara. Gaskiya suna sa ni jin daɗi da ɗayan ma wai baba hana tashi, ana yinsa da fulawa.

Ina inganta ayyukana ta salo mabanbanta. Ina gama ayyukana yadda ba kowa bane zai sani ba. Ina kuma yin ayyukana da mutane kuma sai su sani. Amma ina inganta ayyukana sosai yadda idan mutum ya gani zai ba shi sha'awa, zai ce wa ya yi, zai soma haɗori ma ammai aikin yanayin yadda ya ji daɗin aikin.

Muna amfani da wani tsintsiya muna kiransa tsintsiyar laushi akwai kuma tsintsiyar kwakwa. Tsintsiyar laushi da shi ake share wanda akayi siminti muke sharewa. Shi kuwa tsintsiyar kwakwa da shi ake share taburma mai kauri shine yake cire datti. Amma duka dai muna amfani da tsintsiyar laushi da tsintsiyar kwakwa.

Gaskiya ba wanda yake ƙafa min bayani, sai dai ni da kaina ne nake buga bayani na. In faɗa abin da nake yi amma ba wanda yake ƙafa min labari. Ba wanda yake mun bayani gaskiya kam, ni da kaina nake yin kayana. Ba wanda yake taya ni gaskiya, ni da kaina nake yi.

Inda nake son zama, ina son zama a kan kujera. Nida ƙafafuwa na ba a ƙasa ba. Na fi son zaman kujera a kan ƙasa gaskiya. Dan sabida da zaman ƙasannan idan ka cika da zama a kan ƙasa, zakaji ɗuwawun ka ya yi tsani gara kan kujera.

A'a, murya ta tana da ƙarfi kam gaskiya. Ba wai a hankali murya ta take ba, gaskiya murya ta tana da ƙarfi sosai. Ina da murya mai ƙarfi, ba wai ƙarfi sosai ba, kuma ba zan ce tana da hankali ba ko ba hankali can sosai ba. Ina dai tsaka tsakiya de.

Eh ina raba ayuka da wasu sabida yanayin aiki. Wanzamin aikin zai zo ya tunkushe ma sai ka samu wanda zai zo ya taya ka. Gaskiya ina raba ayuka ga waƴansu sabida su tayani muyi sauri mu gama aikin da wuri kam. Gaskiya ina yi kam.

Gaskiya. Abin da nake kawowa gidan ku abubuwa ne da yawa. Ina kawo shinkafa, ina kawo masara, ina kawo nama, ina kawo talo-talo, ina kawo ɓera, ina kawo gafiya. Ina kawo shinkafa, ina kawo masara, ina kawo nama, ina kawo talo-talu, ina kawo bera, ina kawo gaciya. Abubuwa da nake kawo wa gida suna da yawa dai ƙaf.

Kullum nake yin wanka, so biyu nake yin wanka a rana. Inyi wanka da safe, idan na dawo daga kasuwa ko wajen aiki in ƙara yin wanka. So biyu nake yin wanka a rana. Hane nake samun ƙarfin jiki na ma da sauransu. So biyu ne nake wanka a rana.

Kullum nake karɓar ƙira a wajen aiki, kullum ne. Saboda in maigidanka ya juya zai kira ka ne kana ina, kana ofis to zo waje na in baka wani aikin kayi ba. Kusan kullum ne nake karɓar ƙira a wajen aiki. In kaga ban karɓi ƙira ba, to ranar Lahadi ne, ranar da babu aiki kowa na hutawa a gida to shine. Shima wata ran ɗin ma ba wai ko wane lahadin bane. Kai koda yaushe ne fa nake karɓar ƙiran wa?

Eh ina iya yin iyo a cikin ruwa ko kududdufi ko kuma wanda ake biyan kuɗi ake shiga ruwa. Ina iya yin awu, ina iya minti goma zuwa sha biyar a cikin ruwan ma ina iya yin iyo saboda na iya ruwa sosai. Dan na fi wani kifin ma iya ruwa.

Gaskiya ina yin ƙwazo da ƙarfin gwiwa a wajen aiki, yanda yayi yan ƙara aikina kuma wani zubin bana son ma yi in huta ne. Gaskiya ina jajircewa ne da zafin nama nake yi a wajen aiki nake ƙara yin ayyukana gaskiya kam.

Ina magance damuwa wajen aiki ta hanyoyi da yawa. Wane dala zo ka taimaka ka taya ni aiki. Mane wannan abun ya kulle mun kai, za kai ka taya ni mu cire shi. A'a, ina neman taimako a wajen abokin ayyukana gaskiya kan. Hali nake magance damuwa a aikina.

Eh, ina karantawa. Ina karanta littafin Alqur'ani kafin in yi kwana. Kullum ina yin hakan. Eh, ina karanta littafi mai tsarki, littafi mai girma Alqur'an. Ina karanta shi kam sosai, sosai.

Buri na a aiki, in ga an samu ci gaba. Komai ya tafi daidai wa daida. Sanan in tashi daga wajen aikin da wuri in dawo shine buri na a wajen aiki. Mu dawo babu damuwa komai a kai na. Shine buri na a wajen aiki kam. Komai ya tafi daidai, an yi cigaba a wajen aiki.

A'a, wallah ba na iya gabatar da rahoto hasali kam ina da jin kunya. Ba na iya gatabar da rahoto, hasali ma ban ma taɓa gabatar da rahoto ba ma ni, ban ma san yanda ake gabatar da rahota ba amma dai in. Ina kalla ya na ban sha'awa amma ni kam ban taɓa yi ba kam.

Gaskiya na fi son birni akan ƙauye. Birni yafi daɗi, duk abun da kake so zaka samu a kan ƙauye. Ama ƙauye dai shi ma dai na da daɗin zaman dai amma dai birnin yafi shi. Saboda idan a ƙauye kake zaka ji ance ma babu alamar sadarwa, sai ya dawo a haka za su. Kaga birni ko duk abun da kake nema zaka samu.

Eh ina tattara ƙafafuwa na lokacin da zan zauna ina tattarewa ina lanƙasawa. Ba wai in zauna in bassu a mike ba gaskiya ina lankwasawa. Yanayin yadda aka koya mana zamanmu a addinin musuluncin mu in zaka zauna ga yanda zaka zauna in zaka tashi ga yanda zaka tashi gaskiya ina lanƙwasa ƙafafuwa na kaf.

Eh ina iya rera waƙa. Waƙoƙi ma wanda muka saba jin su. Burin zuciya, da kai zan aiyyana. Gaskiya ina iya rera waƙa amma bana yin waƙa amma ina iya rerawa idan na ji. Saboda ni ba ma'abocin mai son yin waƙa bane ba.

Ina magana da su, ta natsuwa, ta mutuwa ne. Yadda za mu fahimci juna, yadda ba za a samu matsala ba ko kuwa yace zai tafi, muna magana da su ta natsuwa, da wasa da dariya. Har a gama cinikayyan, yadda zai saya abu, ni in yadda zan siya mai yaban kuɗi in sa mai abin sa in ba shi. Gaskiya ina magana da su a cikin natsuwa ne.

A gaskiya bana rubuta rahoto. Kai damma san ya ake rubuta rahoton bamani. Sai dai mu tsaya muji bana iya rubuta rahoto ni kan kwata-kwata. Bamma san ya ake yi bama. Ballan ta na ince zan rubuta rahoto kam ban iya ba gaskiya kam.

Gaskiyar yanayin da nike yanke shawara a aiki lokaci ɗaya nike yanke shawara baka isa ka canja mun shawara ta dana yanke ba. Abinda nake so shi nake so, abinda bana so bana so. Shiyasa sau ɗaya dai nake yanke shawara a wajen aiki, ina yanke ta yanku.

Eh ina rubuta kuɗin kashe kuɗin kashewa a wajen aiki sabida komai a rubuce yake. Karka zo ka kashe kuɗi ace wa yace ka kashe a zo ana tuhu manka da kuɗin da ba naka ba. Gaskiya duk kuɗin da na kashe ina rubuta in ce ga abun da na siya, a'a na siya littafi, a'a na siya biro. Ina ɗon rubutawa a wajen aiki kam.

A'a, bana yin aiki bayan lokacina. Lokacin da na tashi daga aiki na gama, sabida bana karɓan wani ƙarin kuɗi a wajen aiki. Na gama aiki nake so in dawo gida kam bana karɓa kam. Bana ƙara lokaci bayan na gama aiki, na gaskiya kam.

Eh, ina amfani da ruwan rijiya sabida gidan mu ma akwai rijiya a ciki. Muna amfani da shi amma shi ruwan rijiyan abin da muke amfani da shi, iya wanka, wanki ne. Ba ma dafa abinci da shi. Muna amfani da, ina amfani da ruwan rijiya sosai-sosai saboda yana taimaka wa al'amuran mu na yau da kullum.

Baskiya ina amfani dasu ɗaya wa. Ina amfani da manhajen Facebook, ina amfani da man hajen WhatsApp, ina amfani da manhajen X da sauransu. Duka kuwa ina amsar saƙonni acikin sukan gaskiya.

Eh ina siyan hula. Ina siyan hula kam. Akwai hula da manga, akwai zanna muna siyan su. Muna da kashi kafiyelati duk wani baya lauyan sunan sunayen hulana suke zuwa. Gaskiya ina siyan hula sosai.

Gaskiya hanyar dafa ƙoyi hanya biyu ne, muna tafasawa muna soyawa. Gaskiya ni nafison soyayyen koyi ƙwai na fi son soyayye. Ka soya shi kazo ka zubashi akan shinkafa, kai daɗin cine dashi zakaji har santi kakeyi. Ni kan na fi son soyawa kam.

Gaskiya abun da na fi son sha lemo ne na ginger. Shi na fi son sha lemon ginger. Daga shi kuma sai lemon zoɓorodo. Shi nafi son sha gaskiya su biyu ne lemukan da suka fi burge ni kam.

Ina fara aiki misalin ƙarfe tara na safe, in tashi daga aiki ƙarfe tara na dare. A lokacin da nake fara aiki na ƙarfe takwas na safe da safe dai nake aiki, in tashi bayan mangariba. Shine lokacin da nake, nake ta, nake fara aiki na da safe ƙarfe tara in Allah ya yadda.

Eh ina tara tsabar kuɗi kam sosai sosai saboda sai ka tara kuɗi kake samun kuɗi in ba ka tara kuɗi ba kana kaisuwa babu abun da zaka tara gaskiya ina tara tsabar kuɗi kan sosai sosai ina ma da asusun sama shine.

Yana hutawa a wurin aiki, wuraren ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe huɗu nake hutawa a wajen aiki. Ɗan huta in ci abinci, in yi salloli na ƙarfe dai biyu zuwa huɗu nake hutawa a wajen aiki gaskiya kam. Ai ke samun hutu na huta in ji daɗi.

Gaskiya dangantakar mu da su dangantaka ne mai kyau na zaman lafiya. Ba mu san kowa ba ne amma mun zo mun saba da su har mun zama ƴan uwa a tsakani. Gaskiya mana dangantaka mai kyau mun fahimci juna, mun ɗauki rayuwa mun zama ƴanuwa, mun zama dangi. Eh gaskiya da maƙota na.

Jakan da nake amfani da shi, jakan goyo ne. Dan ba na amfani da jaka mai igiya ɗaya. Na fi amfani jaka mai igiya biyu saboda ya fi mun daɗin ɗauka du abunda ka ɗauka bazaka ji nauyinsa ba. Amma idan mai igiya ɗaya ne yana wahalar dani. Na fi son mai igiya biyu jaka na goyawa ba mai ratayewa ba na goyawa ni na fi so gaskiya jaka.

Gaskiya abin da nake yi, ina samun waje ne in yi shiru, sai in fara addu'o'i a zuciya na to ina samun sauƙi. A ko ba addu'a ba, ina shiru ne, ina nazari, ina bawa kaina haƙuri, ina cewa wannan ba ni ne farko ba kuma ni ne ƙarshe ba, abin zai zo ya fita. Haka na ke yi da shi.

Gaskiya idan lokacin da ruwa yake zuwa, dan ni ruwa bana so ruwa ya ringa taɓa man kai, lokacin da ruwa ya zo ina samun rumfa ko wajan da zan ɓoya kar ruwa ya taɓa ni, hasai ranan, hasai lokacin da ruwan ya gama sannan zan fito in ci gaba da tafiya na, gaskiya na fus, ina samun waje ne in ɗan tsaya, ɗan fake har ruwan ya tsagaita sannan un fito in cigaba da tafiya ta,

Kai gaskiya bana zuwa wurare da wuri kamsi daga baya nake zuwa. Don gaskiya ban cika son zuwa waje da wuri ba. Sabida wani zubi idan ma kaje da wuri ba a farawa sai an ɓata ma lokaci amma idan kaji an fara kaje yauwa sai ka ɗaura daga inda suka saya ka ci gaba. Gaskiya bana zuwa waje da wuri kam gaskiya.

Gaskiya ice cream ɗin da na fi so na fi so mai ɗanɗanon cakulet ko ɗanɗanon vanila in an haɗa su biyu gaskiya shine na fi so a ɗanɗanon ice cream. Gaskiya kam na fi so mai ɗanɗanon cakulet ko kuma ɗanɗanon vanila sun fi daɗin shawuwa.

Gaskiya ina jiran layi kuma ina bin layi sabida idan na je waje zan tambaya waye ne na ƙarshe. Ko misalin layin zuwa ciran kuɗi a mashin ɗin da yake ba da kuɗi, zaka zo zan zo in tambaya waye ne na ƙarshe. Kai ne? Eh to ina bayanka. To a haka har layin ya iso kaina nima in biɗo ma kaina abin da nake so in tafi gaskiya ina jiran layi dun bana sauri akan layi.

Babban nasaran da muka samu a wajen aiki muna samun aiyuka sosai sosai, shima yana cikin alaman nasaran da muka samu a cikin aiki. Sallau ko mun siya kayan aiki na zamani na cigaba, shima yana cikin nasaran mu a wajen aiki gaskiya kam.

Eh gaskiya ina iya duba alamar QR scanner. Don na iya dubawa, na san yadda ake dubawa, na iya fito da lambobin nasu. Gaskiya na iya duba alamar QR scanner, na iya dubawa gaskiya kam. Na san yadda ake dubawa. Akwai wani application QR scanner da shi ake amfani a duba, zai baka lambobi.

Eh ina karanta jarida sosai. Ina karanta jarida kan sosai sosai. A nan ma na ke samu waƴansu labarin me ke faruwa a duniya da garinmu. Gaskiya ina karanta jarida sosai sosai. Ina karanta a gaskiya.

Gaskiya ina kammala ayyukana a lokaci da idan na ga tazara tazaran lokacin tashi sauran awa ɗaya ko awa biyu tazaran tashi, nake dakatar da komai sai na gama sallamar abun aikin nan, sannan sai in shiga wani inda bana so a biya tarar mun gaskiya kam.

Ina cin abinci da daddare, wuraren ƙarfe tara goma nake cin abinci. In na dawo ba abin da nake yanzu, ina cin abinci, zan yi karatu. An yi duk abin da ya kamace ni in yi, sai in kwanta in yi barci. Ina cin abinci daga ƙarfe tara ne zuwa ƙarfe goma nake cin abinci.

A'a, gaskiya bamu da manufan wata-wata gaskiya, da banma san ya manufan wata-wata yake ba a yadda muke aiki. Gaskiya bamu amfani da shi gaskiya kwata-kwata don saboda ba mu sanya yake ba. Gaskiya bamu amfani da shi kwata-kwata kam. Shine maganan gaskiya. Bamu amfani da shi kam.

Takalmin da na fi son sawa takalmi ba mai tudu ba, takalmi ne mara nauyi. Shine takalmin da nake sawa. Bana sa takalmi me tudu. Dan nafi son takalmi mara tudu, irin silifas hakan nan, yafii daɗin sawa kuma yafi daɗin yawo gaskiya kam.

Ina amfani da normal sabulu mai kauri, amma sabulun kala biyu ne, akwai na ruwa akwai mai tauri. Na taurin ina amfani da mai tsare jiki irin su Dettol, Septol da sauransu. Ina amfani da sabulun wanka irin su Dettol, su Septol da sauransu.